Eh gaskiya yana bada shawara a aiki sosai. Shawara a wurin aiki ma yana da matuƙar amfanin shawara. Don ko kai nan za a iya zuwa a ba ka shawara wuri abu kaza ya kamata a gyara. Ka ga ko shi wannan shawara ne wannan abun ka yi shi ba mai kyau ba yana da saurin samun matsala ya kamata ka kai shi maka wannan shawara ne.

Eh to gaskiya ina son shan ruwa mai sanyi dan ruwa mai sanyi yana ɗan daɗi a jiki. Ɓare yana da ƙarin na marmin cuta yana jin sa cuta. Kaga yau ni yanzu inada pneumonia kuma yanawan shan ruwan sanyi yana tare da shi. To gaskiya haka dai nake haƙura ina ɗan sha depends ace a sati ina sha su biyu su ɗaya to yana ɗan taimako gaskiya a jiki.

Eh to ina gwada fasaha sabo a gida. Yanzu kaga kamar ina da wurin ɗan abu a gida sai in ga abu kaza an ɗan mai an ɗan sa mai abu kaza. Ai zai ɗan ba da kyau, zai ɗan canza ya ɗan ba da wani ma'ana mai kyau da mutane za su gani ya musu suna so za su siya. To ka ga shi ma kaɗan gwada wata fasahar ka ne. Da ka gano eh, innnka ɗan gyara wannan abun a nan zai yi kyau. Ko in ka dan canza wani abu a nan zai yi wani kala ya ɗan ba da sha'awa da kyau. Ka ga shi ma nan ka gwada fasaha sabo.

Gaskiya ina amfani da ruwan rijiya sosai ma sosai. Don gaskiya a gidan mu ma yanzu ruwan rijiya muke amfani da shi sosai. Gaskiya muna amfani da shi sosai, yanda bakwa tunanin ma so muna amfani da shi. Dan ruwan rijiya ma yana da matuƙar daɗi sosai. Yana da daɗin wanda ka samu ruwan rijiya mai wurin dutse, yana da daɗi, daɗin taste haka. Amma ya kamata mutane masu rijiya su dinga kula, su dinga rufe rijiya, a dan dinga rufe shi.

Eh mana fita samun ciyawa sosai ma, saboda za'aɗan fita samu ma muna da awaki za kuɗan je aɗan yayo musu a kawo musu kaga, su tun da shi ne abincin su. Haka sai ɗan dole kun fita kun je kun ɗan samo musu haka, sun samu sun ci. Ko kuma kuɗan fita da su su je su ci.

Eh to launin bankokin mu sunanan guda biyu ne fari ne da green ne. Flag ɗin Najeriya namu ba. Domin babanmu gaskiya, Yafison kalan wannan painting gan bango haka.

Eh ina raba ayuka ga wasu, inda kaga ina da ma-ma'aikata a wurin aiki. Dole ka ga sai ka na haɗawa da taimako a wurin aiki. Don wasu abubuwan dole ba za ka iya yin shi kaikaɗai ba. Dole sai ka haɗa da ma wasu don taimake ka don kama mana yi don mun wannan. Dole sai mutum yana haɗawa da masu taimako a wurin aiki.

Gaskiya, tun nikagani ba ma abocin sa ƙananan kaya bane. Ban ci, bana, ban cikasa bel kullum ba. It depend yana yin za ka zo kaɗan sa manyan kaya, ƙananan kaya saika ɗan sa bel amma manyan kaya na fisa manyan kaya. Sai nayi sati biyu ma kam, ban sa ƙananan kaya ba kuma ban sa bel ba. Ni depend mada yana yin kayan wadandan zaka sa wando akwai mai bel, mai bel akwai kuma mai mazugi. Gaskiya na fasa ma mai mazugi, rim bel wani zubin zai iya zuwa ya karye ya samu matsala ba ka gida ko wani abu to wannan kaga ka ga matsala ne.

Gaskiya kaga fensir shi fensir na rubutun yara ne a makaranta. Alƙalami gaskiya yafi dadin rubutu. Fensir na yara ne, irin kana firamari ne za ka yi amfani da shi. Amma ka ga alƙalami kuma, ai ya fi fi muhimmanci wajen rubutu gaskiya.

Haba tsoron bature kuma, habadai, wani tsoron tsoron bature, idan na gan shi kawai sai inji tsoran shi. Ai baya bai kamata ba, mutum ne kamar ni fa, mutum ne kamar ni haka. Ba zan ji tsoron wani mutum kamar na haka, ai bai kamata ba.

Gaskiya ban iya kwana da wuta. Gaskiya ban in cika ban iya ma kwana. Inna ma kwanta da wuta, sai in ga kamar safe ne haka ne a garin. Amma in ka kashe wutan nan gari ɗan ɗaki ɗan duhu, ya fi sauran ɗaukan bacci ma gaskiya. Amma ka kunna haske ba za ka yi ma bacci da wurin ba. Wani zubin ma ba za ka yi bacci ba. Ze iya zuwa ma a ce kai wawan ka kwanta haka sarara ko ba wannan nan ta sai kuma mutum ya zo wucewa ta window ya leko ya ganka. Kaka shi ma bai kamata ba. Da'a yi ka kashe haske kuma wannan haka bawan da zai ganka.

Eh, a lokacin da na kamu da mura gaskiya ina magani nake fara nema. Saboda shan magani yana da matuƙar amfani sosai gaskiya. To shi nake fara nema na yin magani, na sha ƙazarin shikin nan bayan mintoci za ka ji ya ɗan fara sakan ka sosai.

Gaskiya, da dai munyi kunna wuta da icce sosai gaskiya, toh sai mun sayi babban mota ma haka juya mana a gida. Amma yanzu ka ga zamani ya zo ana amfani da gas ko electric haka. Yanzu dai gaskiya a yanzu dai yanzu haka ba ma amfani da icce a gida, amma a da da, mun dan yi amfani da shi.

Gaskiya ina amfani da intanet, gaskiya ba zan iya lissafa wa ba a rana. Gaskiya a rana zan iya cemaka ina amfani da intanet aƙalla zai fi sau ashirin gaskiya. In tufo seven ma ina ganin ina kan intanet ne gaskiya.

Eh to ina yi gaskiya bazan iya ƙidaya ruwan da nake sha kullum ba. Don gaskiya ina shan ruwa da yawa. Don gaskiya shan ruwa da yawa makaho yana da amfani a jikin ɗan adam. Gaskiya ni ina da yawan shan ruwa da yawa. Gaskiya bari in yi lissafa su nan nake shan ruwa, ba ƙara kullum ba gaskiya. Nan wahala ne ma ƙidaya lissafawa.

Gaskiya lokacin ruwa ina riƙe lema amma ba kullum ba dai gaskiya, in an ce anayin ruwa in ɗan riƙe lema. Depend da yanayin lokacin da zaka riƙe lema, za ka ɗan fita an aike ka, ko za ka ɗan fita siyo wani abu haka. To ka ga a lokacin nan zan iya ɗaukan lema. Amma ina gida ina ɗaki, be kamata indunga wai zan fita zan riƙe lema any how ba, ihm ihm.

Gaskiya ina kallon madubi, ba zan iya ce maku ga adadin da nake kallon madubi a kullum ba. Akwai ma sanda zai zoma ba zan damu ma takan madubin ba gaskiya.

Hadin miyan da na fi son yin amfani da shi to bana gaskiya kuma ba zan iya ce ma gashi ba dai duk da dai ka ga miya miya ne. Dole sai da mahaɗi zai samu to shi dai ka ga miya, jan miya zan ce ma dooe sai da shinkafa. To kuma ina son shinkafa. To haka zai shiga a sahuna irin farko haka kenan gaskiya. Kuma miyan taushe na biyu, miya dai ga su nan kala-kala. Amma waɗannan biyun gaskiya na fi son su da jan miya da miyan taushe.

Akwai kwari gaskiya bana jin tsoron kwari gaskiya amma akwai kalan kwarin da duk gaskiya dole zasu ɗan baka tsoro. Gaban kunama dole zai ɗan baka tsoro gaskiya amma ba wai tsoro can ba dole zaka dinga jin tsoron shin kar ya harbe ka dai haka ka gani amma gaskiya bana jin tsoron kwari.

Kaga gaskiya ranar biyan albashi yana jin daɗi sosai gaskiya. Naji kaman an yayi wani, yayi da wani wani irin kunce, an yaye ni daga cikin wani irin kunci haka gaskiya. Saboda kaga shi kuɗi, gaskiya ka ce kaima kana da kuɗi wani irin daɗi za ka ji, ka kaman kai ne, ka yi kama fi shugaban ƙasa, kai ranar za ka ji kanka dun ka da wasu kuɗi nan.

Gaskiya ina kiyaye lafiya na sosai, don har kokuna jika gama na gani zan ji kaman ban da lafiya haka. In sauro ma ya ɗan cije ni haka, don da ina ɗan kara lafiya na daga sauro ina saka net da magani amma akwai wasu yanayin sauron da dole shi saiya ɗan cije ka. Toh kuma kaga shi sauro, ci cijeka yana kawo malaria. Ina kare kai na ga wannan shan ruwan rijiya ma wani zubin in ba ka rufewa ba ka barshi shi a buɗe, yana kawo wani ciwo saboda ƙwari za su shiga haka kaga yanada shi ma wani irin abu haka ɗinnan.

Gaskiya bana zama a kan gawa. Zama a kan gawa taɓ ai ni a gani na ma kaman kayi wani irin lefi ne ma gaskiya in na zauna a kan gawa duk na dinga jin wani kala kenan wannan kaza, kai gaskiya bazan iya ba.

Gaskiya bana rabawa amma gaskiya ina da aniyan in fara yi gaskiya don ayanzo ban da kuɗi amma ina da tunani gaskiya nan gaba insha Allahu ne kusam zanrraba. Don gaskiya ina da wannan tunanin yin wannan abun gaskiya nan gaba insha Allahu. Ina roƙon Allah ma don ci gaba da irin wannan abun. Gaskiya ina da tunanin irin wannan taimakon al'umma sosai gaskiya.

Ana tsallake, ina iya tsallake igiya sosai. In damin na yi, a haka kawai zamu, zamu zo wasa za a kulle igiya a ta tsallakawa gaskiya ina tsallaka igiya sosai ma, da dai na yi amma yanzu gaskiya eh zan iya amma ba bazan iya ba amma yanzu gaskiya na daina yi amma ba wai ba zan yi, zan yi ina yi ma zan ce ke.

A'a eh tsayuwa ma ka tsaya ma a tsaye. Ai wani wahala ne za ka ga kaman ka bama kanka assignmen. Zama a zaune ai yafi daɗi amma tsaya a tsaye sai ka ce wani soja yi zama a tsaye sojojin sai dai sojoji. Ni ina bazan iya ba gaskiya.

Kun iya ɗaukan tufafi mana, ina ɗaukan tufafi sosai. Ɗaukan tufafin ma yanzu in za ka sa tufafi ai sai ka ɗauko shi haka ka wanke ka ɗauka ka ga ka ɗauki shi haka ɗauko kaɗan wanke ka ɗauko ka sa ka ɗauko gashi nan dai tunda sai ka ɗaukonai.

A gaskiya inayin hasashe sosai ma, na hasashin kaman nan gaba zan yi kuɗi, zan kaza, nan gaba zan sayi mota, zan sayi gida, nan gaba zan yi aure shima haka hasashe ne, hasashe kake yi. Ma lokacin bsi yi ba tun da ka gani hasashe ne shi ma.

A ba wasu, aban shinkafa. Me aka yi? Wane aka yi tuwo da Allah? Ya zama da tuwo. Shinkafa shine duniya. Tuwo, ina shinkafa ne duniya, tuwo ake yi ma malam ga salad. Latas ɗin na aiki ga koslo duniya.

Gaskiya abincin gargajiyan da nake so kaga kaman dambu. Gaskiya dambu yana daga, daga abincin gargajiyan da nake so sosai. Gaskiya dambu ya ji mai ma, ya ji mai tun balle ya ji mai, ya ji gyada haba sai wuta sai tafiya. Ma malam.

Gaskiya ban cika sanin wurare masu hayaniya, hayaniya ba don musu. So tari ma ni gaskiya nafison inji kaina a wuri nikadai shuru, ba surutu ba hayaniya, gaskiya nafison in zauna a wuri da ba hayaniya.

Masu gyaran suka tsayawa kallon faɗuwar rana. Eh, to akwai lokacin da zai zo wannan tsayawar kallon faɗuwar rana haka kaman yanzu ina azumi. Dole zan tsaya in kalla faɗin rana saboda in rana ta faɗi a lokaci ne zan sha ruwa zan karya azumin gaskiya. Haka a lokacin ne ake tsayawa kalla rana amma ba kullum ba.

Gaskiya zaman tabarma yaɗan fi daɗi, gaskiya zama yawanci zaman kujerar nan ma za ka ji gaskiya kamar kana takure ne bara a tabarma kaɗan tabarma za kaɗan shimfiɗa pillow zakaɗan kwanta haka gaskiya zaman tabarma ya fi mun daɗi.

Gaskiya, eh ban san, ban cika son zama kusa da taga ba gaskiya. Na fi son in zauna ɗan gefen taga amma saitinsa saboda kaga na ɗan nisa iska zai shigo amma na zauna kusa kuma da taga gaskiya iska bazai shigo min sosai ba cika jin iska ba, amma in na ɗan zauna nesa dashi zan ɗan fi jin dadi.

Gaskiya ina motsa jiki kullum. Don motsa jiki ma kullum yana da daɗi, kamar kada an tashi da safe, kaɗan tashi da safe, kaɗan motsa jiki, kaɗan gudu, kaɗan yin tsalle-tsalle ko tunda mun ni ɗan ƙwallon ne, ɗan futa ƙwallo haka. Na da matuƙar amfani ma motsa jiki da gaskiya kullum.

Gaskiya, ina duba saƙonni a aiki bayan na gama aiki. Saboda a cikin aiki bai, za a ce ka dinga duba saƙonni ba don wani abin zai zo ya haɗe yayi maka yawa gaskiya. Kwara ka din ga mutum ya bari ina biri gaba da mutum ya bari in ya gama aiki sannan yace dinga duba saƙonni gaskiya ya fi dadi. Amma kana cikin aiki ka kuma wani abin aiki ma wani, kana wani abu ma za ka manta da abin da za su yi. Gaskiya ne, ban tunanin dinga duba su saƙon ya cikin aiki ba.

Gaskiya, habu, hawa, matakala. Wani na tsorata, dalili ina ɗan tsoron lifta gaskiya. Kan in zo ina ciki ya zo wuta ya ɗauke a samu matsala. Kaga wannan abin ina tunanin gaskiya zai iya faruwa dan ina na shi ya sa na nafi son hawa. In hau matakala na yafi min sauƙi.

A gaskiya ana rufebɓaki lokacin hamma sosai, idan tun bamfita ba yi rufaɓaki lokacin hamma ba, ƙiran abu zai yi wata damar zai iya samun shi rufaɓakin. Gaskiya, rufaɓaki wurin hamma yana da ma matukar ƙar amfani sosai.

Ina fara aiki, misalin karfe goma na rana kullum. Amma wataran, it depends sai kaga baraka tashi ka tafi gurin aiki da wuri ba. Gaskiya wataran, kana dan ɗaukan lokaci kafin ka fita, sai dai irin ka man karfe goma sha biyu haka. Amma gaskiya karfe goma muke fara aiki kullum.

Eh to gaskiya ina shuka sabon tsari sosai a gida, inda mafi yawancin mutane zai fita zai agaya. To zan je guri kaza musamman kar a zo asamu matsala, ba a ganshi ba. To in yaya zan tabbatar da mutum yaka inda yake?

Gaskiya ina cin abinci tsakanin magaruba zuwa isha, kafin gidan zuwa gidan, karfe bakwai haka da rabi, zuwa bakwai zuwa bakwai da rabi, gaskiya nafi cin abinci a lokacin.

Eh ina rage kurkuku da ɗaura yawan ɗaukan fushi. In ka yi yawan fushi, haka ma wani abu zaka raba da daɗi ba. Shi ne ina magance shi da wannan hanyar sosai, dan gaskiya banda yawan ɗaukan fushi.

Eh Toba, gaskiya lokacin da nake yin wanka, ina yin wanka irin da rana. Wata ran da safe in na tashi zan fita wurin aiki lokacin kenan da nake wanka gaskiya. Wataran kuma saina dawo ma nake.

Gaskiya ina ga kallon nima na san kai ma dai kullum ba, bai fi yanda yanayin lokacin lokaci. Wataran fa haka zaka ga kawai tsaya kallo kana riƙe min kaɗan kalla, amma dai gaskiya ba kullum ba.

A gaskiya ni ina ana ciniki sosai. Yanzu sometime ma he kaga kun yi cinikin da kayi ba ka taɓa tunani ba. Inda zaka ga kuna cinikin dubu ashirin ne yanzu sai ka ga abu ya kan kama. Kasuwancin ka na ka ya ci gaba. Kana samun ace yanzu a ɗari dubu ɗari da kullum riba kumai na shago. Ba kaka na in samun ciniki sosai.

Gaskiya na fi son wasannin ƙwallo ka ga ƙwallon ƙafa haka, gaskiya shi kaɗi na fi son shi sosai gaskiya domin yana sauran wasanni. Nan shi gaskiya duniya ne, wadannan sukan matafi zuriyaya da dinki dinnan.

Gaskiya na fi son cream ice cream na banana haka gaskiya banana duniya ne in ba banana bato vanilla. Gaskiya waɗannan biyun gaskiya dar ne in to a ci babu tsoro sai ka nema wa irin milk ha ka ruwan madara ka na madara amma wannan banana da vanilla wannan duniya ne. aKwai daɗi sosai.

Shafukan kallon waya na taɓ, gaskiya ina kallon wayana. Saboda dai in na ma ji banji wayana a jikina ba. Sai injima anya kaine, inji wani irin kaman an sace mun waya to gaskiya ina barin waya a jikina ma. Sai dai in zan sa caji in ɗan fita shi ne nake ajiyewa, amma gaskiya, ina kam, ace so goma ma a rana gaskiya waya na na tare dani.

Ah! Ina dafa abinci man sosai. Mu agidan mu ma da kakegani har maza suna koyan girki, gaskiya dan zaiyo wataran a zo ba maman ku ba mutum wani a gidan mu. Kaga kai za ka girkin ka dafawa ƙannan ka da kai da kan ka ma abinci ka siya. Muna girki sosai.

Askiya, in na tattara kurfin lokacin anjima sosai, inda iya yiwa kana cikin ɗaki ma ka bar, ka bar ƙuƙa abu, wani abu ne shubu ka sani ma askiya ka ga wani abu wani, wani da ka ƙarɓi ƙuƙa ya fi.

Eh ina son kukan, suna da zakara a gida, kuma kullum za kaji yana kuka da safe saboda ya tashi mutane. Tun da asuba ma yake kafin karin ƙarfi biyar haka yake fara kuka da safiya. Sai har bakwai ma na safe za kaga yana yi.

Eh na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Oh ni gaskiya ni babu cikin wasan ƙwallo ne ina fita bugawa sosai. Gaskiya kuma na fi son shi kuma yana da matuƙar amfani ma a jiki kaɗan. Dinga fita kana motsa jiki to gaskiya ni wannan wasan shi na fi so wasan.

Gaskiya bana amfani da ƙaramin waya. Gaskiya bana amfani da shi nafi jin daɗin babba amma ina da sa'a zan sayi ƙaramin waya don in yi amfani da shi gaskiya. Amma ban da ra'ayin sayi in yi amfani da shi yanzu ina da ra'ayin siya nan gaba.

Kai ina yin barci da rana sosai ma kuwa. Don barci da rana ni wani irin gaskiya ina jin daɗin barci da rana. In zaka dawo wani irin ka ka dawo da ɗan aiki haka wani ƴan zubin inka da wuri wuri kenan inka ɗan gudo gida haka ka ɗan kwanta ai ba ai barci rana daɗi.

Awa na wanda jaki, gidan mu ma bamada jaki gaskiya sai dai mota. Akwai mota, akwai mashin, akwai keke, amma jaki taɓ haba. Mu da jaki, bama amfani dashi gaskiya.

Eh gaskiya inna wanke kayana da safe, da rana, anytime dai gaskiya ina yi, jira ainihi ko in banda ɗan kaya da zan sa nake target inje in dauko in wanke. Gaskiya eh kowane lokaci nake yin wanki, amma na fi yi gaskiya da safe.

Na kashe yana gaishe da mutane, yi innaga irin a ce wa mutum yana zaune ni zaune, sai in ɗan mai sallama alaikum kuma mutum ba mutum yana zaune ni toh zan je in same shi, ina wuni in gaishe shi, in ganin daga ni.

Gaskiya ina kulle ƙofa kullum, yawanci ma kullum ni nake kulle ƙofan ɗaki in zan shiga, zan kwanta, dan a gaskiya. Kowa na gane shiga ɗaki nime kamar na baya haka, za a bari tokaga ni nake rufe ƙofar kullum.

Gaskiya depend ya yanayin lokacin da nake farkawa. Wani watan zaka zo na ɗan tashi da wuri, zanje wurin aiki, wani kuma gaskiya na daifi tashi da safe. Tsakanin irin karfe takwas haka zamu fita aiki gaskiya lokacin nafi tashi.

Eh, gaskiya ana son ga wuta da daddare gaskiya sosai saboda wani wuri ba za ka shiga da duhu, ba za ka shiga da dare, ba za ka shiga ba sai da wuta. Ka kunna wuta ka ga wani guri akwai gafiya. Za ka haɗu da wani abu dai maciji wani abu in ba haske amma saka ka kunna wuta da daddare yana da mutuƙar amfani.

Eh gaskiya abincin da na so nafison shinkafa da miya da wake gaskiya. Dan shinkafa da miya yana da daɗi sosai gaskiya, a ƙadan littas musamman ma in kasame littas ya ciko slow.

Gaskiya ina son zama in jini kamar a kwance haka. Ko ba bacci zan yi ba in ɗan dai na ɗan kwanta flat dai a ɗan kan gado haka an-- in a kwance dai amma ba nafi jin daɗin haka wallahi in ɗan jini a kwance. Don yanzu ma da kika ganni a kwance nake ba tsawon nan ba na ɗan fi jin daɗin shi.

Uhhm, ina zuwa da kasuwa da safe karfe takwas. Ana dai furfuta a lokacin amma ka ga wataran, wataran zubin zai iya zuwa baka da lafiya. Ko ka ɗan samu wani matsala, baza ka fita da wuri ba, in kuma ka kai irin wa'innan, sai goma kuma gaskiya.

Gaskiya nafi son in baya ƙyautar abinci haka na abinci gaskiya yafi matukar muhimmanci sosai. Domin wani inka bashi kuɗi ma bazai siya abinci ba gaskiya. Ƙyautan abinci nafi gane mai gaskiya flue.

Kai, amma ina son AC sosai gaskiya. Ina son AC. Ka ga AC yana da baruwanka da wani, wannan ƙarar fanka duka dukka. Kuma AC yana da sanyi, yafi bada sanyi sosai. Gaskiya nafi son AC.

Eh toh gaskiya ina jure mai amma gaskiya yanzu saboda ni ɗan ƙwallon ne, gaskiya na daina na rage shan barkono gaskiya saboda tsamin ƙarin su sai ka yi masu ɗan ƙwallo gaskiya yaji. Barkono na zance musamman gaskiya yana da matuƙa illa ga mu ƴan ƙwallo. Na daina sha amma.

A gaskiya nason buɗewa don wani zubin ma zai zubo. Zaka ci ɗakin zafi in baka buɗe ba, kuma ka buɗe zaka ji ya ɗan bada iskan na shigowa iska. Niima na shigowa wallahi, ina buɗewa sosai ma.

Eh toh rubutuna gaskiya yana da kyau sosai ma, gaskiya rubutuna ni kaina ina ɗan ina yin rubutuna amma wasu zasu yi ni ba sa ganewa saboda rubutun namu ne kaman irin na likitoci, gaskiya yana hada hadewa amma yana da kyau sosai.

To gaskiya ina yawo amma gaskiya ba wai ma'abocin yawo bane. Yawo indai ka ga na fita wai irin yawo gaskiya sai dai irin na je zan yi wani aike zan siyo abu haka amma yawo dai da sunan yawo kawai in tashi ince bari in ɗan yi yawo haka gaskiya bana yi.

Gaskiya na fi son bikin walima haka. Gaskiya a bikin walima an ɗan fi cin daɗi sosai gaskiya a bikin da biki kuma na ɗaurin aure shima eh ba laifi ana yi sosai gaskiya. A na fa daɗi amma na walima gaskiya.

Eh to gaskiya na fi shawo- zuwa shagon provision haka masu siyar da, siyar da su kayan abinci dai ba, yana provision dai, su irinsu sweet, lemu haka. Gaskiya na fi zuwa shagon haka, sai kuma ace shagon na kayan ɗinki, na fi san na masu zuwa kayan ɗinki haka dai na ma fi son zuwa provision dai gaskiya.

Kayi gaskiya ni gaskiya bana karanta jarida. Gaskiya ni ina ɗauka karanta jarida kamar wani aikin banza ne saboda yanzu ka gan masu lokaci yayi a masu wayoyi ya kamana ganin wannan labarai sosai.

A gaskiya ina bin ƙa'idojin aiki sosai. Dan in ka bata ƙa'idodin aiki ma, ka ga wani laifi ka yi laifi sosai a gaskiya kuma bai kamata ace mutum yana bada ƙa'idodin aiki ba.

Kai, gaskiya abincin da yake sa ni jin daɗi shinkafa da miya ne da wake wake da nama. Gaskiya in na ga wannan ma na gani na dawo gida kirin bana na je wurin aiki na dawo gida na ga an yi shi ba ƙaramin daɗi na ke ji sosai ba Wallahi da an yi shinkafa da miya.

Gaskiya ina sa turare kullum. Turare ma in na ji ban sa turare ba zan ji kamar ban jin daɗi sosai gaskiya. Tor saboda ƙanshin shi, ina son ƙanshin turare gaskiya, ƙanshi sosai. Shi ya nake son turare don haka in ji ƙanshin nan gaskiya yana da min daɗi sosai.

Eh to kayayyakin da yawa in a kwaɗayi kayayyaki da yawa ne. Akwai kayan sawa, akwai kayan marmari irin su apple, ayaba akwai kuma kayayyakin abu da yawa ne suna da kwaɗayinsu sosai amma.

Eh, ina amfani da shi amma wani ba kullum dai nake amfani da shi ba. Saboda wani zubin zaka ji in ana zufa haka, zaka ji in kasa shi zufan ya ƙaru, gaskiya amma ba kullun nake amfani da net ɗin sauro ba.

Eh ina sayan kaya a yanar gizo sosai ma. Dan gaskiya sayan kaya a yanar gizo ma an fi gane mai yanzu saboda suna da sauƙin siya, sayan kaya sosai a yanar gizo sosai. Kayan su abubuwan su suna da sauƙi kuma kwality gaskiya, ina san su sosai.

Gaskiya ina tafiya da sauri. In kin tafiya na da sauri, wani zubun sai inga. Kaman ana wani abu yana zai wuce, ina a gaba zan yi faka faka in je in yi sauri, in yi abin da yake gabana shi ne gaskiya.

Gaskiya bana ajiye rake al gaskiya tab Ayii, rake ma ana wani me daɗi kuma gaskiya bazan iya ajiye shi a cikin allo na ba gaskiya bazan iya ajiye shi ba. Saboda in ka ajiye ma ko wani kila ba ka san ko ka ajiye wani abun mu iya cewa acikin aljihu ya taɓu shi ba yanzu kuma ya samu matsala. Eh to kila in an sa a cikin leda zan iya sawa in an sa a leda haka.

Gaskiya ina tsarkake gindi na, sau uku ne inna fitsari a lokacin sau uku. Amma a rana dai ba zan ce ga shi ba dan za ka iya yin fitsari da yawa gaskiya amma sau uku ne dai gaskiya ƙa'ida.

Eh ranar Juma'a gaskiya ne a gani ranar Juma'a ya fi kowane rana kyau a mako gaskiya. Ranar ne mai matuƙar daraja sosai gaskiya.

Eh, sosai ma na cika aji sosai. Ni gaskiya ma sosai gaskiya na sosai ina aji shima aji ya koyi. Aji shima ban da wuta kyawa amma ina mafi gudu, ina dai tunanin shine aji.

Gaskiya na fason in ziyarta, gidan wajajen ƴan uwa da abokan arziƙi, abokanai na, ƴan uwa na, dangin ƙananan mama na gaskiya na fi jin daɗin wannan ziyara, saboda, ya ma fi daɗi a ƙa'ida in je musu ziyara kwana biyu ba ka leƙa su ba adon je a gishiri su dai.

Gaskiya ina jefa dutse, yayi nisa sosai ma, da ne muka ɗan ma yi yayin jefa-jefan dutse, amma yanzu mundena gaskiya saboda lokacin ne ake yarinta kai ta jefa hakade.

Iya ƙwallo, ƙwallo ina yin ƙwallo ne dan nishaɗi na sani gaskiya saboda. Ƙwallo ma na da wani daɗi ne wallahi. Karka kana ɗan buga wa kaɗan yi yanka, zai saka nishaɗi, dariya, kai, ƙusi. Ƙwallo dai abin nishaɗi ne sosai wallahi daga ni na ne.

Eh to unguwar mu gaskiya ba wurin hayaniya bane, duk unguwar makakarin zuma, ƙasancewar duba kuwa ba wurin matatar irin jama'a bane haka. Gaskiya anguwar mu G.R.A neh, wurin ma su kuɗi ne sosai.

Gaskiya bana son yin hula dan ni in na sa hula ma a kai na zan ji kaman an ɗaura mun wani dutse ne a kan haka zan ji nauyi kai ya sa bann cika san bana samun hula zan jiya.

Gaskiya zan share ɗakina sau daya a rana kullum. Ina sharewa ne sau ɗaya kullum, nake share gaskiya a rana kullum sau ɗaya.

Abin da nake yi da yamma gaskiya kafin in kwanta, ina kwnta ƙwallo da yamma sosai. Don ƙwallon yamma ma ya fi daɗi ko kuma ɗan zauna in dan dauki wayana ina na ta daddanawa wataran gaskiya. Abin da nake yi kenan kafin na kwanta nayi bacci da yamma.

Gaskiya ya'yan itace na fi son ayaba, lemu eh gasu nan da yawa gaskiya amma ayaba dai da apple gaskiya wannan na fi son su sosai domin suna da daɗin ci gaskiya.

Eh to gaskiya na fi, ina raba makullin gidaje biyu, zuwa uku ne idan kuma zance. Ɗaya ina tafiya da shi duk in da zani, ɗaya kuma na ɓoye wannan wuri na sirri ne saboda tsaro. Kuda guda ɗayan ya faɗi, dayan kuma ina ba mamam itama ta ajiye sabida tsaro.

E sosai ma ina biyan kuɗi ta waya, gaskiya, yanzu ma na fi gane ma biyan kuɗi ta waya yafi sauƙi sosai. Yan dada sai dare ka tashi kaji kuɗi kaza koyan yanzu direct da ka tura shi kenan ka biya.

Ana tafi da ƙarfi kuma ba zan gudu ba kuma kalan tafin dambe yana tafi sosai ma. Ina haɗin abin wannan zanyi tattafa haka dai yana tafi sosai gaskiya.

Gaskiya ba akwai yanayin ka da zan yanka albasa da ka kiɗo da ka yi kuka gaskiya. In gaskiya albasa na da matuƙar yaji sosai in ka na yanka shi zakaji yajin kai idan ka yi yi ja ga hauwaye gaskiya albasa gaskiya inayi amma ba akwai yanayin kullum ba da gaskiya anayi.

Gaskiya ina tara tsaban kuɗi sosai ma, dan idan gan kuɗin ma a tsaban su, gaskiya yana da, yin shi ya mun kyau, yana da kyau gaskiya. Tara shi ɗan jin ma ina ɗan tattaɓa su hakance wannan nawane gaskiya yana da kyau.

Ana shirya awaki kuwa da wurin shi gaskiya, kuwa da wurin shi ma yake. Nan awaki, nan kaji, nan raguna, nan shanu wa'innan ga wurinsa sosai. Haka ake shisshirya su kowa da wurinsu. Ba wai a cin kusa su tare ba. In aka cin kusa su tare wani zai iya kashe wani ma. Je ka jera awa kaza da rago ai bai kamata ba. Kaza, rago zata iya takata ai kuma zata iya kashe ta.

Uhm, gaskiya akwai yawanci lokaci da safe. Ina cin indomie ko in sha tea da biredi ko waina haka. Gaskiya ko Irish ko doya. Gaskiya abubuwan da nakeci da safe kenan.

Gaskiya nafi jin daɗin takalmi kamar slippers mai hanci a gaba haka. Mai yana da daɗin amfani kaɗanyi yawo in yau, don me a ƙarshe zamu fi son ƙiransu ma'anannijiya ɗan maɓuba sai zaka.

Gaskiya kujerun musuna da daɗin zama saboda suna da laushi ina jin daɗin zama a su. Yanzuna zaunama sai na danji bacci ya kamani haka sabida dadin yanzu ma ajikin su nake ji sosai.

Eh, gaskiya sai ina dauke sama ko sati kenan kafin in share ƙura a ɗaki. Gaskiya ina dandauke wannan sati sati sati nake gaskiya bazan iya share ƙura kullum kullum ba.

Gaskiya na na kallan taurari ya sa ta. Kallon taurari ya saa ma ana iya ba gaskiya ba, mitti tana nan ana iya ganin su da safe ba. In gari ya haske ba za ka iya ganin taurari ba gaskiya.

Eh to gaskiya akwai shagalin ko restaurants, na fi wannan gane masu gaskiya. Kuma Domino's pizza sai abubuwan suna da daɗi sosai. Ya sauƙi, ban dai san ko sauran ba dan dai ban cika zuwa sauran ba. Wa'yannan nake zuwa.

Eh to, gaskiya matashi ɗaya nake amfani da shi idan kun iya amfani da matashi biyu ma ai wani wahala yake tunani. Na yi amfani da matashi biyu ba ɗaya ba, ya fi gaskiya daɗi. Sami loche ma kaɗai ya make.